Ina zuwa kasuwa sau biyu ko sau uku a sa-- a kowane mako. Ina zuwa kasuwa ranar Lahadi domin sayan kayan abinci, kayan miya irin su albasa, tattasai da tumatur. Sannan kuma ina zuwa kasuwa ranar Talata idan ina da hali domin yin siyo ɗan kaji, zabi da ƙoyi. Sannan ina zuwa kasuwa ran Juma'a, shi ma ina yince ba ne. Amma kuma akwai zuwa kasuwa da nake general duk ƙarshen wata. Wanda idan na je ni nake saya da kayan abinci da kayan masaufi da kayan amfanin gida na yau da kullum irin su omo, su sabulu, ah, su monin fresh da sauran kayayyakin amfanin gida. Sudan haka ina zuwa kasuwa duk wata sau ɗaya sannan ina zuwa kuma duk sati sau uku. Wannan sune lokutan da nake zuwa kasuwa.

Ah, ina duba saƙon yij aiki, ah kamar sau biyu ko sau uku a duk lokacin da na fito. A wani lokacin kuma ina iya, ranar tana iya wucewa ma ba tare da an duba ba.

Gaskiya ni ba ma'abocin tauna goro bane. Inda lokaci da dama dai sai dai idan buƙatar hakan ta taso amma dai ban cika amfani da shi ba kuma bana saya da kuɗina. Amma idan na ga wani ya yi amfani da shi wani lokaci ina iya karɓa.

Eh gaskiya, ni yanzu na ka cin abinci da cokali. A sai dai akwai yanayin abincin da idan shine ina saka hannuna. Yanzu misali kamar a abun da yake kayan tuya ne, ina so doya ko dankali to ina yin amfani da hannu. Sannan tuwo ma ina cin tuwo da hannuna, na fi jin daɗinsa a haka. Amma abun da ya fi yi shinkafa, taliya, macaroni da sauran manyan sunkayan abinci irin wa'annan masu tsaba to na fi ganewa na yi amfani da, da cokali. Musamman idan na rasa yanayin a, yanayin da a samu ruwan da zai a wanke hannu da shi yana da wahala ko kuma a yanayi na baƙunta to na fi amfani da cokali a wannan lokuta. Amma ni in an so samu nane ko kuma a zaɓi na to zan zaɓi yin amfani da hannuna yayin cin abinci akwai dai shi maimakon cokali. Amma wannan rayuwar da muke ciki yanzu, yin amfani da cokali shine mafi yawa kuma yanayin abincin da ake ci din ya fi buƙatar a yi amfani da cokali fiye da a saka hannu.

A ni an haife ni a watan Nu a Yuni, wanda ake kira Jun China a shekara ta alif dubu ɗaya da ɗari tara da, da tamanin da tara. Kuma an haifeni ne ranar goma sha biyu ga watan Yuni.

Eh muna samun horo a wurin aikinmu. Kusan a shekara ina iya zuwa gunin neman horo kamar sau biyu ko kuma sau ɗaya. Don ko kwanakwanan nan ma, aa na je ni wani horo da akai mana a jahar Kano a arewacin Najeriya, aa wanda take ba mutun ƙwarewa a ɓangaren yanke hukunci, decision making skill ke nan. To kusan duk shekara ana iya samun wani taro irin wannan na horaswa guda ɗaya ko guda biyu da wajen aikinmu suke ba mu dama mu halasta. Domin samun ƙwarewa da sanin makamar aiki. Don haka wurin aikinmu muna samun ishasshen horo kuma Alhamdulillah hakan yana taimaka mana wajen sanin makamar aiki sosai.

Ina an ɗaukan matakai da dama domin kare aikina. Mataki na farko shine ƙoƙarin bin doka. Ina iya ƙoƙarina wajen kiyayewa, a da tabbatar labu dokokin wajen aikina. A wannan ba ƙaramin abu ne da yake taimaka mutum ba. Sannan ina yin addu'a. In ce wa Allah Ubangiji ya tsare min wannan aikinawa, yasa masa albarka, yasa ya zama man to alkhari arayuwa ta. Wannan matakai ne masu muhimmanci da nake ɗauka. Kuma sannan na ɗauki aikin nawa da muhimmanci. Ba na wasa da dukkan wani abu da za, abu jiron mu domin gudun saɓani, da wa anda suke yi sama da mu a wajen aiki. Ko da yaushe muna ƙoƙari muyi abin da za su yi ba mana sannan kuma su bamu ƙwarin gwiwa. Wannan su ne matakan da nake ɗauka a wajen aiki domin kare aikina.

Eh gaskiya ina na buga rubutuna da sauri kuwa sosai. Wannan abin ya zama min ɗabi'a amma kuma tun da yaranta ta tun ina ɗan firamare nake rubutu da sau da sauri. Wannan kuma yana da alaƙa yanzu da yanayin da na samu rubutuna a ciki. Sabon rubutuna kwata kwata ba shi da kyau sosai kuma yana da alaƙa da yanayin da nake rubutu da sauri kuma hari ya riga ya bi jikina. Ba ma na iya hana kaina ko da na yi niyyar ne a nutse to ba zan san lokacin da na ci gaba da yi da sauri ɗin ba. Daya ƙarshe sai dai nagana ayi da sauri kuma bai yi kyau yadda nake tsammani ba. Saboda haka ni gaskiya a ɗabi'ata ina buga rubutu da sauri sosai ma kuwa.

Gaskiya abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka ba zai wuce gaskiya da riƙon amana ba. Da kuma jin abokinka tankar wani ɓangare na jikinka inda ba za ka so abin da zai cutar da shi ba, kuma ko da yaushe kana fatan ya samu nasara ya canza wasu burukansa da yake da su. Wannan abubuwan suna da muhimmanci. Idan mutum bai ɗage yayi da abubuwa ma aka son wannan ba, to zai sami kansa yana yiwa abokinsa ƙyashi ko kuma ba ya son ya ga wani abu na cewa bai san shi. Musamman lokacin gaskiyar struggle tarihi ake fafa takalmi ma da cimma wasu manufofi na rayuwa a tarihi. Dan haka da gaskiya, da riƙon amana, da soyayya ta gaskiya, da jin abokinka wani ɓangare na jikinka inda za ka yi farin ciki da nasararsa, ka yi baƙin ciki da akasin haka. Wannan shi ne mafi muhimmanci a cikin abokantaka.

Gaskiya na fi son taksi, domin ita taksi tana ba ka damar a ɗauke ka kai kaɗai. Don haka tafi suru kuma tafi rashin barazana na rashin saurin zuwa wajen da ake so a je. Amma ita kuma bas, a tana ba ka damar sanin wurare musamman tana da a matakai na tsaro. Domin yawan mutanen da suke cikinta na iya sa wa wanda suke da mugun nufi a kanka ba za su iya samun damar aiwatar abin da sukayi niyya ba. Don haka kowane yana da nasa muhimmancin. Amma ni a matsayina na mutum mai son rayuwa mai sauƙi a da ma'aiwar, mutum kuma wanda bai da son hayaniya sosai, to nafi son taksi ni makaman bas.

To, ni ina amfani ne da ma'aikata guda uku. Na farko ina amfani da man kwakwa wanda ake kira da palm oil ko kuma manja da Hausa. Sannan ina amfani da man gyada wanda da Turanci ake kiransa da groundnut oil. Sannan ina amfani da vegetable. Inda yake vegetable oil da ake faɗa an iya siyo a kasuwa, ni ba zan iya cewa gade abin da ake sarrafa wa ake yinsa ba. Amma dai ina amfani da shi, dukda ina ƙoƙarin da ina ɓaura cewa sam. Don haka ina amfani da wa'annan ma'aika guda uku ne wajen yin abinci. Amma ina jin daɗin aiki da su musamman ma man kwakwa wato manja a yaren Hausa.

Zafi yana cikin lokutan da suke bani wahala sosai. Amma sakamakon na samun kaina, a wajen dai garin da yake da zafi sosai musamman a lokacin zafi. To, mun ruga mun saba da shi muna iya jure masa. Amma dai bana rabuwa da, a sola da wai na yi fanka ofis ne. Kodai shima na amfani da AC. Wannan AC tana taimakawa mana wajen rage zafi. Sannan in a gida ne, muna yawan amfani da fanka, masu chaji da kuma sola. Sannan muna amfani da wutar lantarki. Idan akwai wuta ba'a ɗauke ba. Wannan sune hanyoyin da nake bin domin juriwa zafi daina yinsa.

To, ina asasanta rikici a aiki na farko ta hanyar sauraron kowane ɓangare. Ina sauraron kowane ɓangare na, na ji bayanansu. Sannan, ah, idan na fahimci mene ne ya haddasa wannan rikicin, sannan sai na yi ƙoƙari na, na shawo kansu. Wanda yake buƙatar na dakatar da shi, ina ba da shawarwari domin ya dakata. Sannan wanda yake da buƙatar ka ba shi ƙarin gwiwa, ina ba su shawarwari shi ma domin ya sake samun ƙarin gwiwa. Sannan ina ƙoƙari na fahimtar da mutane an ce war, shi wannan aiki ba personal ba ne, al'umma ne ake yi wa. Dan haka duk manufar guda ɗaya ce. Ina da kyau a ci-- ah, a kaɗa kayi domin a cimma nasara. Wannan su ne hanyoyin da nake bin domin in tsatsanta a wajen aiki.

Eh tabbas ina kallon taurari da dare. Duk dacewar ba wai kallo nake musu na musamman ba. Wani lokacin kana tafi ko kana tsaye, wani abin zai iya tura ta samanka ka ɗaga kanka ka ga sau taurari. Wasu lokutan kuma in kana zaune kai kaɗai, kana iya ɗaga kanka ka kalle su sannan kai duba da irin girma da ikon Ubangiji wajen halittar samai da ƙassai. Ina kallon taurari ko dai ina sane ko kuma ba na sane, duka hanyoyi ne da nake kallon taurari.

Gaskiya ba na sanya belt. Hasali ma yanzu kayan da nakeda su ba masu bel ba ne. Domin kaya ne na gargajiya irin na Hausawa. Abin da ake sawa a ɗaura wando da shi ana qiransa da lawalje. Ana yin wani dan kwararo a saman wando sannan a ɗinka wani zare da ƙyallen da aka yi rigar kuma aka yi wandon sai a saka wannan zaren. Dawatta ba za ta sanya buƙaci yin amfani da belt ba. Amma yanzu ba na amfani da belt kuma ba na sha'awar yin amfani da shi saboda anawa nazarin shekaru sun tafi an riga an wuce wajen ba a buƙatar sa yanzu.

Ina ajiye makulle na ne a gida, amma a cikin gun da na ke ajiyar kayan sakawa ta. Ta nan ne ban zan manta da shi ba kuma ba na canza masa waje. Don haka duk sanda na tashi neman makulli na, wannan wajen nake dufafa domin na san babu inda nake ajiyewa idan ba a nan ba. Wannan sune tsarukan da nake bi wajen ajiye makulli na. Sai dai idan kuma fita zan yi da shi to ina da aljihuna, zan saka shi a cikin aljihuna. A idan na buɗe sai in sake mayar da shi. Bana yin wasa raini da shi domin gudun ka da ya salwanta ko kuma na ajiye shi a wajen da zan sha wahala kafin na same shi. Wannan ita ce hanyar da nake, gun da nake ajiyewa makulli na.

Eh ina lulluɓa da bargo musamman a lokuta na sanyi ko kuma na damuna. A wani lokacin na damuna idan aka yi ruwa sosai gari yana yin sanyi wanda za ka buƙaci bargo kafin ka lulluɓa. Sannan a lokaci na sanyi wanda ko da yaushe ma garin yana da sanyi sosai. Kafin ka samu kayi bacci mai daɗi kana buƙatar ka ɗumama waje ko kuma ka shiga bargo. To sakamakon ƙarancin wuta ko kuma rashin abin ɗumama muhalli so ina shiga bargo ne na lulluɓa domin na yi barci. Dan haka ina lulluɓa da bargo duk sanda na kwanta a lokacin sanyi sabanin na lokacin zafi wanda sai dai ma na fita na cire riga ta na kwanta waje domin na samu na sha iska.

Eh gaskiya ina lullaba da bargo, musamman a yanayi irin yanayi na sanyi. Ina zabar na lullaba da bargo ko kuma yanayi na damina. Idan anyi ruwa mai yawa wani lokacin, weather tana canjawa. Toh wannan canjawar da zatayi, zatayi sanyi sosai wanda zaka buƙaci bargo kafin ka samu kayi yambaci mai ɗadi.

Gaskiya bana shan magani kullum, domin bani da wata jinya a jikina wacce take buƙatar a kodayaushe sai mutum ya sha magani. Don haka, alhamdulillah bana shan magani kullum sai dai ina cin abinci ina shan ruwa.

Eh, ina amfani da matashin wuya idan zan kwanta barci. A lokuta da dama, idan na kwanzo barci ina neman matashin wuya domin na ɗora kaina. Yin hakan yana taimaka min wajen samun yin barci mai daɗi da kuma rashin cutar da lafiyar jikina, musamman abin da ya shafi wuyana, hannayena da ƙafaɗana. Saboda rashin matashin wani lokaci na iya sa wa na kwanta a kan hannuna wanda kan iya sa mutum ya tashi da ciwon hannu. A'a, sakamakon wannan abu.

Gaskiya ni ba ni da, bana amfani da jakar kudi, wato wallet kenan da ake kira. Ba ni da ita kuma bana amfani da ita. Shekarun baya dai na taɓa yin wallet, kofi kala kuma ta fata ce, tana da ƙwari sosai. A cikinta ne na ke saka takarduna masu muhimmanci a lokacin ina ɗan makaranta. Kuma har na yi makaratu na kammala, ina tare da wannan wallet har sai daga baya ne, a'a, na daina amfani da ita. Amma ina da ita. A'a, ina amfani da ita a da amma yanzu kam bana amfani da jakar kuɗi.

Eh gaskiya ina son zama kusa da taga. Domin lokacin da kake zaune kana nazarin rayuwa kana tunani, kuma lokaci guda kana kallon cikin taga, kana ganin abubuwa da suke faruwa a waje. Ko kuma kana kallon yanayi wanda hakan na iya ƙara wa zuciya nutsuwa, ko kuma kana kallon wasu tsantsaye ko dabbobi da suke yawo ko suke wasa. Kana ta observing yanda suke yin rayuwa. Su wannan kaɗai abu ne da yake ƙara min nishaɗi da kuma ɗebe kewa. Wannan ya sa nake zama kusa da taga. Sannan kuma za ka sha iska ba tare da ka yi amfani da AC ko fanka ba. Iska ta zahiri wacce za ta na shigowa ba mai cutarwa ba.

Yanda jadawalin aiki na yake. Idan na taso nazo ofis da safe, ina duba takardu na sannan na ga mai na bari da kuma me ya kamata dasu. Daga nan zan tashi zan fita, zan je na kewaya a matsayi na na mai kula da inda ake gudanar da koyarwa da tabbatar da ma'aikata sun zo aiki. Zan je na tabbatar masu koyarwa kowa ya shiga aji domin koyarwa. Kar a dai dai lokacin da aka tsara masa zai koyar. So daga nan zan dawo, zan ci gaba da shigarwa da wannan bayanin da na ɗauko a cikin kwamfutata. Ta na'ura mai ƙwaƙwalwa. Idan na haɗa shigar da bayanai, zan sake komawa. A kowacce rana ina fita kamar sau biyu zuwa sau uku. Kuma sannan ina tattara bayanai. Duk ƙarshen sati ina zaunawa na rubuta rahoto wanda zan tura wa shugabanni na gaba wanda rahoton zai ɗauki bayanan irin yawan koyarwar da ya kamata a yi a sati da irin wacce aka yi da kuma wanda basu samu damar yi ba. Zan tura musu domin ɗaukan mataki da ya dace a kan duk wanda ba ya yin aikinsa yanda ya kamata. Yin hakan yana taimakawa ɗalibai da kuma hukumar makaranta wajen yanke hukunci akan irin ma'aikatan da ya kamata su ɗauka da kuma irin wanda bai kamata a saki basu wata dama ba. Sannan muna da tsarin da muke miƙawa ɗalibai jadawali domin tantance malamansu ko kuma basu makhi daidai gwargwadon irin ƙoƙarin da suke wajen ba su ilimi da fahimtar da su da ƙara kyakkyawan alaƙa tsakanin su da su. Wannan ma muna tattara bayanai don miƙa shi ga hukumomi wajen aiki domin su ɗauki matakin da ya dace idan suka samu sabanin, a abun da ba haka ya kamata a yi ba.

Ah, ina son canja abubuwa a wurin aiki. Na farko ina so na canja yanayin lokacin da nake zuwa. Sannan ina so na canja yanayin da nake yi tare da aikin lokacin da nake suma shi da lokacin da nake tashi. Idan an so samu nanai ina zuwa aiki da safe, ace ina cika rufinka sau saba'in na aikin kafin sha ɗayan rana tayi. Sannan idan a zahar, ace lokaci ne da zan ɗan huta da hori ƙafata. Idan na dawo zan ƙara sa kasu talatin na aikin. Sannan daga nan kuwa ace ina zaune ina duba kuma ina tsara abubuwan da zan aiwatar wa shegari. To haka nake so. A'a, tsari na, na aiki ya kasance kuma wannan shine yawan canje-canjen da nake so na samar maka ina. Ƙoƙari na.